A kullum rana nake zuwa kasuwa bana fashi, bana fashi a cikin su. Duk rana tun daga ranan Mande har ranan Lahadi, kullum ina fita kasuwa. Ina fita kasuwa, saboda nakan ba da muhimmanci a neman kuɗi matuƙa sosai. Ba ma wasa ko kusa.

A ranar biyan albashi nakan jibdadi kuma na kanyi murna. Nakan ji a raina yau zan mori wahalahalun da na yi na tsawon wata guda. Gashi zan karɓi albashina yau. Zan kashe shi cikin murna da farin ciki. Zan karɓo ƙudi cikin murna da farin ciki kuma zan kashe shi cikin jin daɗi.

Babbar nasaran da muka samu a wuraren aikinmu shine faɗaɗa wurin aiki ɗin ta hanyar ɗaukan waɗansu ma'aikata na daban. Mun samar da matasa ayyuka sosai sosai. Sakamakon wannan faɗaɗa wajen aikin namu da muka yi, wannan nasara ce babba.

Abokan ciniki kamar 'yan uwa ne. Ba a gaba da su. Duk lokacin da za ka yi magana da su, nakan yi magana da su cikin tausasa wa da kuma sanyin murya, tare da neman mafita akan matsala idan sun zo min da shi a kowane lokaci. Wannan shine tsarin da nake yi.

Kuɗin lantarki a wata nakan biya naira dubu biyar ne. Naira dubu biyar a ƙasa ta Najeriya. Idan na biya naira dubu biyar ɗinnan, takan mini har wata curbda cur ba tare da na sake biyan ko sisin kobo a matsayin kuɗin wuta ba.

Wannan shine tsari na. Nakan tafi wajen aiki a kan lokaci dai dai da dai dai. Bana ƙara lokaci yayin tafiya wajen aiki saboda bana so a ƙara min lokaci yayin tashi daga wajen aiki. Saboda haka nakan kiyaye lokacina dai dai da dai dai saboda na tashi dai dai Yadsa ya kamata.

Eh domin kula da lafiyata, nakan motsa jiki a kullum da safe kafin na tafi wurin aiki. Nakan motsa jiki kullum ta hanyar yin gudu ko kuma sassarfa a wa'yansu lokuta.

Nakan sanya safa a waɗansu lokuta. Ya danganta da yanayin takalmin da zan sa ko kuma wani lokaci yanayin da muke ciki. Idan ana yanayin sanyi nakan sa takalmi sukud tare da safa a ƙafata amma in ba haka ba galibi ban cika sanyawa ba.

A yanzu bani da dabban gida amma nakan yi kiwon su daga lokaci zuwa lokaci. Amma yanzu duk na yankasu babu su ko guda guda. Suna da sha'awan kiwo kuma suna da amfani matuƙa sosai sosai. Amma yanzu bani da shi ko guda ɗaya. Bani da dabban gida da na ajiye yanzu.

Nakan tsara ayyukan da suka fi muhimmanci gwargwadon muhimmancinsu. Wanda ya fi muhimmanci sosai sosai, nakan tsara shi a cikin wuni sau da yawa ko kuma a cikin sati sau da yawa. Wanda bai kai shi muhimmanci ba sai ya biyo bayansa. Wanda bai kai shi muhimmanci ba sai ya biyo bayansa. Haka nake tsara su gwargwadon muhimmancinsu.

Ina bin ka'idodin aiki daidai gwargwado. Bana yarda da saba ka'ida, sabida bani son a tuhume ni. Bani son tuhuma. Sabida wannan rashin son tuhuma da nake, wannan yasa bana son saba duk wata ka'ida da aka gyatta min shi a wajen aiki.

A galibi shagon da na fi zuwa shine shagon kayan sayar da kayan abinci. A'a, kayayyakin abinci abu ne da muke amfani da shi a yau da gobe, yau da kullum. Saboda haka shagon da na fi zuwa shine shagon waɗanda suke sayar da kayayyakin abinci.

A kullum rana nakan fara aiki ne misalin karfe takwas na safiya. Nakan bar gida gabanin wannan lokaci. Na isa wajen aikina ƙarfe takwas ko takwas saura minti biyar. Karfe takwas yana fara aiki zuwa yamma.

Yayin da wutar lantarki ta dauke kokuma ya zama kampanin masu sarrafa wutar lantarki sun katse wuta nakanyi amfani da solar mai amfani da hasken rana domin samun haske a cikin gida na.

Ba na kuka a lokacin da nake yanka albasa, sai dai hawaye yakan zuba saboda yana yin radadinsa da kuma yana yin yanayin zafin sa ido. Albasa abu ne mai zafi, yadda a ko da lokacin da kake yanka shi, za ka ƙi ji radadiya idonka.

Eh ina rubutawa. Ina rubuta yadda na ke kashe kudi. Hakan ya kan taimaka mini wajen fahimtar nawa na ke samu. Idan na san nawa na ke kashewa, to babu shakka zan san adadin samuna.

Yana taimakawa mutane ta hanyoyi daban daban. Akwai waɗanda yake taimaka musu ta hanyar samar da jari, wasu kuma ta hanyar taimaka masa a bunya-- taimakawa ɓangaren karatunsu, wasu kuma ɓangaren kasuwansu, wani kuma ma ta ɓangaren shawari. So taimako wa mutane yanada fadi, abune da muke yinsa kullum.

Ina san burodi mai danƙo sannan kuma slice. Irinsa ya fi bani, ya fi min daɗi musamman in ya haɗu da zuma ko kuma da, da miya. Galibi na kan ci buredi da miya ko kuma da zuma. Bana cin buredi nafi son slice.

Na kan yi addu'a kullum. Da safe bayan na tashi daga barci na kan yi addu'a. Yayinda na tafi wajen hulɗoɗi na wajen aiki yayinda zan shiga ofis na kan yi addu'a. Idan rana ta yi da yamma, bayan na dawo gida na kan yi addu'a, sannan mu kan yi addu'a idan za mu kwanta bacci.

Ina iya hawa keke, wannan babu shakka a ciki. Ina iya hawa keke kuma na iya mashin da shauran abubuwan hawa. Amma ina hawa keke sai dai ba kowane lokaci ba. Ba ni da keke mallakin kaina, amma in na gani nakan iya hawa kuma ina iya tuƙawa.

A'a, wurin aikinmu babu yunifom. Ba a ɓukatan ka sanya yunifom dan zuwa wajen aikinmu. Hasalima babu wani yunifom tsayayya guda ɗaya. Abin da ake so kawai shine ya zama ka kasance cikin kwalliya ka sa kayanka mai ƙyau.

Ban iya rera waƙa ba kuma ba na yin sa. Ba na rera waƙa. Sai dai na kan iya karantawa. Ina iya karantawa a matsayin rubutu ko kuma a matsayin littafi da na ɗauka idan ya zama da baƙin aka rubuta shi.

Ina tabbatar da ingancin aiki ta hanyar kiyaye dokokin da aka kafa a ma'aikata ko kuma dokokin da aka kafa akan aikin, tare da kiyaye lokaci da kuma dukkan abin da yake kewaye da aiki din. Nakan kiyaye shi dangani tabbacin ingancinsa.

A'a, ba na zuwa gidan fim. Ba na zuwa gidan fim. Ina da TV ne a gida da nake kallo da shi. Amma ba na tashi na bar gida na tafi gidan fim domin kallo. Ba na yi. Na gwammaci na kalla a waya ko kuma a gida.

Ni wani lokuta, wasu lokuta nakan yi karatu kafin na kwanta bacci. Amma wasu lokuta saboda sha'ani na gajiya da kuma yau da gobe, wataran bana samun damar yin karatu. Idan gajiya ya yi sosai, sai na kwanta nayi bacci yafi.

Ina ajiye takardun aiki a muhimmin waje. Ba na, ba ta, ba na burin na ga wani abu ya same shi. Sabida haka nakan killace shi cikin jakka, nakan killace shi cikin jakka, jakkar rataye don gudun kada wani abu ya same shi.

Da safiya na kanci abinci iri-iri. A kullum rana da abunda muke wayan gare dashi. Wataran da safe mu kanci shayi da burodi, wata rana muci taliya, wata rana muci shinkafa. So mu kanci gwargwadon abinda muka wayi gari dashi.

A'a, ba na riƙe riga a aljihuna. Aljihu waje ne da ake sanya kuɗi cikinsa ko kuma waɗansu abubuwa yan ƙanana masu amfani na musamman, amma ba na sanya riga cikinsa.

Ni mutum ne me lafiya saboda haka abinci mai yaji bai cika damuna ba sai de idan yajin yayi yawa nakan bukaci ruwa sabida sassauta yaji ɗin amma dan yajin kawai ni baya damuna.

Eh, na kan yi amfani da yanar gizo wajen sayayyan waɗansu abubuwa. Yanar gizo kaman Jumia, kanti irin Jumia wadda take a yanar gizo muna yin amfani da ita wasu lokuta domin yin sayayya akayi.

Ba mu da wifi a gida, ba mu da wifi a gida. Na kan yi amfani da wayoyin waya na wajen browsing. Idan kuma ina buƙatar na yi amfani da kwamfuta sai na buɗe hotspot na waya na nayi connecting nashi da kwamfuta. Sai nayi aikin da nake so na yi.

A lokutan hutu, na kan tafi waje mai shiru da babu hayaniyan jama'a a wurin domin samun kakyawan yanayi da kuma hutawa mai daɗi. Galibi haka na ke yi a duk lokacin da na samu hutu da kuma samu lokaci wadatacce.

A'a, ba na iya rera waƙa. Ba ma a lokacin wanka kaɗai ba. A kowane lokaci ba na iya rera waƙa in dai ba ya kama ina karatun wani littafi ne da waƙan ya fito a ciki ba. Ba na rera waƙa haka kawai.

Muna ƙulle ƙofa a kowane lokaci in za mu kwanta da daddare saboda tsaro ga karan kanmu. Wannan yana faruwa a kullum, a rana a kowane lokaci. Matuka za a kwanta da daddare saboda kare dukiyoyinmu da kuma rayuka.

Ina zuwa kasuwa a kullum rana. Da nakan, nakan tafi kasuwa daga ƙarfe takwas ko kuma ƙarfe takwas da wani abu, da rabi ko kuma ƙarfe tara. Wannan yakan kasance a kullum rana ne, ba mu da ranar da muke hutawa a kasuwa.

Ina amfani da Infinix ce. Infinix Hot 60 Pro, Pro Plus. Ita ce wayar da nake amfani da ita a yanzu. Gabaninta na yi amfani da waɗansu wayoyin daban amma yanzu a halin yanzu ita ce a hannuna kuma da ita nake amfani.

Eh ina da, ina da saurin rubutu sosai. Allah ya yi mini baiwa na saurin rubutu sosai sosai. Duk yadda zakayi magana ina iya rubuta abinda kake fada cikin sauri kuma a tsarin da ya kamata, tsari na rubutu na asali ba tare da kuskure ba.